Dama kafin mu fara aiki ma, muna sarrafa me da me ya kamata mu yi. Me da me idan muka samu muka yi, ya nuna cewa mun idar da abun da ya kamata mu yi a rana, inda muke fara ke nan. Da zara mun ciwo moriyar sare-saren aikin da muka sa cewa za mu yi. A wannan yanayin mun san cewa lalle mun samu cin gaba. Sannan kai da kai muna kuma duba ko akwai ɓangaren da ya kamata mu nema a ƙara bunƙasa aikin da aka yi. Aikin mu da ya rana baya wuce, ah, mu tashi zuwa ƙarfe uku ko huɗu, kowa ya ko ma gidansa don sannan gobe mu dawo.

Tafiyan da nake tunawa tun ƙuruciya na shine. A lokacin da na samu makaranta a jihar Kaduna a Zaria asalin garin Hausa Kaduna kenan. Wannan wajen shekaru ince ko goma ko sha biyun da suka wuce. Gaskiya tafiya ce mai nisa, tafiya ne daga jiyar Adamawa zuwa wannan Zaria wajen awoyi goma sha uku zuwa sha huɗu. Daga safe har dare mu kai wannan tafiyan. Naje na samu nayi karatu a jami'ar Ahmadu Bello University na Zaria na yi shekaru wajen huɗu ina wannan karatu. Gaskiya na, ji daɗin zama a wannan garin yana da sanyi sannan mutane suna da, a, karɓan baki sosai.

Ina son ɗaukan hotuna. Ina ɗaukan hotuna idan na sami kaina a wani hali kamar biki ko wani taro wanda zan so in tuna nan gaba. Ance waiwaye adon tafiya so nan gaba a rayuwa mai yiyuwa zan dubi baya, in tuna cewa an yi wannan zaman ko an yi wannan taron. Yin hakan yakan sa ni in ɗauki hoto. Akwai hotunan da nake da su da na ɗauka fiye da shekara goma idan na tura ma wannan jama'a har mamaki suke yi. Kuma na iya adana hotuna sosai. Yanzu amfani da yanar gizo baya da wuya idan ka samu za ka ajiye hoto, yi ma shekaru ɗari idan ka gan dama. So domin wannan tunawan shi kan sa ni ina ɗaukan hotuna idan na sami kaina wannan yanayin.

Na koyi dafa abinci daga wajen mahaifiyata don ina ga yanda take yi yau da kullum. Sai ni ma na koya idan ba kowa a gida, sai in samo tukunya na da manja, in yi tunani me zan dafa, ko shinkafa ne ko gwate. Duk wanda dai ya zo ƙwaƙwalwa na zan dafa daidan cikina. Yin haka ya sa na koyi dafuwa. Nazo ina zama ni kaɗai ina koya wa ƴan su abinci daban-daban. Har abincin zamani ina iya dafa. Ya kai wani lokacin da ina zuwan yanar gizo ma in gan yanda ake koyar da abincin zamani na ƙasashe daban-daban yanda na yi koyo kenan sosai har na iya.

Abu biyu ke sani in yi bacci da rana. Na farko ko banda lafiya na biyu ko kuma na gaji sosai sannan kuma ina da wannan zarafin amma in ba haka ba aikin da nake yi baya bani wannan daman in samu in yi bacci da rana. Jifa jifa ne a wata ba zai wuce sau biyu ko uku zan samu wannan zarafin yin bacci da rana ba. Koda yake bacci rana yana da kyau yana sa ƙwaƙwalwa yayi amfani ko kuma ƙwaƙwalwa ya buɗe sosai. Amma gaskiya ni jifa jifa nake yin wannan bacci ranan.

Alhaji ya biya, na gode, Alhaji. Ya bar zumunci, Alhaji. Ya kyautata alheri, godiya nake. Wa'innan sune kalaman da nake amfani da su don suna da daɗin ji sosai. Babu ma idan mutum ya yi maka alheri ko ya yi maka abu na gari. Idan na yi amfani da wa'innan kalamai, na nuna ma wannan mutum jin daɗin abin da ya yi min, shi ma ma zai ji daɗin wannan kalamai.

Albashin farko dai a wajen mu ana yawan gaya ma jama'a albarka ce kuma ya kamata mutum ya raba shi kashi kashi ma jama'a domin su haɗa hannu a yi murnar samun wannan aikin da Allah ya buɗe ma mutum. Waɗansu suna kai gidan sujada su ba da shi gaba ki ɗaya, wayansu suna raba su saya ma tsofaffi ko kuma wayanda sun zama miski nai abu domin Allah yasa albarka a kan wannan aikin sosai.

Ƙungiyan taimakon juna lallai suna taimako tsakanin jama'a ta wajen yin ajiya. Wani baya iya ajiye kuɗi da kansa domin ko ya ajiye a bankinsa zai je ya ciro ya biya wani bukata da shi. Amma idan aka ce akwai uwar adace ko kuma ajiya aka ba da kuɗin, kuɗin ya taru zuwa ƙarshen shekara idan ya kai kan wanda zai ɗauka kuma yana da wani babban abu a gabansa da zai yi kuɗin sai masa amfani. Shine a ra'ayi na ina gan taimakon da ƙungiya ƙungiyar nan take ma jama'a kenan.

Akwai kogi nan kusa da mu. Wannan kogin shi muke ƙetarewa mu je gonakin mu, a lokacin damuna wannan kogin akwai lokacin da yake ma cikawa yana wuya jama'a su ƙetare sai wanda suke iya iwo a ruwa. Su suke iya su ƙetare su je gona. Wanda ba su iya iwo ba dole su jira sai ruwan ta ragu, a lokacin rani, ruwan ma yana iya janye janye wa gabaki ɗaya za ka wuce a ƙasa ba ruwa a ƙasan. Wannan ruwan tana zuwa ne daga wata duse idan aka yi ruwan sama, sannan kuma in ya cika lallai wani lokaci yana kawo ambaliyya a gidajen mu.